Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, idan na fahimci ina raba wurin da nake a yanar gizo shine kaman ina sharing ɗin GPS ina, eh location eh ina yi saboda ban da matsala da haka. Eh ina sharing ɗin GPS ina wadda eh yana nuna inda kake a yanar gizo, da cewa waɗansu suna ɓada kama suna canza location wani a inda nake nan nake yin sharing ɗin inda nake a yanar gizo.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Eh, meye adadin sa'oin da nike kallon waya in ina kallon waya gaskiya a rana yana kaiwa kusan awanni in baran manta ba yana wuce awa shida a rana kallon waya da nikeyi yana wuce awa shida inda a koda yaushe ma, yanar gizo na abuɗe yake wanda zaka ga saƙonni suna shigowa, ina ƙoƙarin duddubawa, sabida haka ba ma na kashe yanar gizo. Sai dai in zai yi wani abu muhimmi shine zan ajiye waya in je in yi ko kuma ina kan aiki. Amma da zaran kuma ina nan irin na ɗan samu hutu ko kuma wani ɗan gajeren lokaci zakaga, na koma ina kallon waya. Na lokuta da dama shine ina kaiwa awa shida ko fiye da haka ma. Wani sa'in yakan kai takwas ma, sabida ina da daddare ma ina kaiwa kusan ƙarfe biyu. In banyi bacci ba wani sa'in ma yana iya wuce haka kadan sabida ina kallon waya da sauransu. Bayan haka na yanar gizo zaka iya dinga kallo finafinai da bidiyoyi. Zaka iya kallon fimafimai da bidiyoyi wanda zai yi amfani sosai.

Wane irin kiɗa kake son ji? A, na wa ra'a yin gaskiya bana son kiɗa. Sabida, eh, a wayana ma waƙoƙin da akwai gaskiya duka waƙa ne marasa kiɗa. Illa guda ɗaya, waƙan mora haka na sojoji shine kawai waƙan da akwai kiɗa. Shima sabida in zan je gudu ne haka, nakan dan sa shi ya zamomin kamar abin da yake ƙara inƙurin jin ina. Amma in ba haka ba bana son waƙa mai kiɗa kwata-kwata. Ina jin waƙa amma bana jin kiɗa sabida abu ne wanda a addinin mu na mu Islam an hana shi, babu kyau. Wanda haka ce masu jin kiɗe-kiɗe suna da wani narko na azaba wanda za'a musu takunne. Sabida haka gaskiya n bana a ta'ammali da kiɗa. Duk waƙoƙin ma da suke wayana ba waƙa bane mai kiɗa. Irin ordinary waƙa wanda kawai lyric ne kawai wanda, eh, za'a rubuta ne akaran ta shi azube a yan da yake. Amma dai babu kiɗa, kofiyano, ko ganga ko wani abu makamancin haka a gurin. Kuma duk inda ake, eh, irin kiɗa haka ina ƙoƙari in sai ce gurin bana wani halastar gurin sabida kiɗa mu a gurinmu ba abu bane wanda yake da amfani. Abu ne wanda yake ƙara taushe ƙwaƙwalwa. Haka aka karantar da mu kuma muma akan wannan turbar muke. Sabida haka indai maganan wai yi, eh, kiɗa ne haka to gaskiya bana, bana ta'ammali da shi. Ina Dan nisanta dashi gaskiya.

Kana son wurare masu hayaniya? Eh bana so gaskiya bana, bana son guri mai hayaniya ko hayaniya na mutane haka inda za'a ana hayaniya ko surutu ko wani abu makamashi haka wanda ko faɗa ko irin inda za a dinga ɗaga murya tsakanin mutum ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. To gaskiya bana tsayawa a gurin sabida hayaniyan yana damuna. Zan dinga dingajin shi har cikin kai shi ya sa du wani abu da zai sa in shiga cikin mutane. Mai hayaniya bana so. Na biyu kuma irin hayaniya na kayan aiki kuma ko kayan masana'anta ka, shi ma hayaniyan bana so sabida haka irin kamfanunnuwan nan waɗanda suke amfani da injika wanda kullum suna cikin ƙara, shi ma ba wani san shi ni ke ba sabida bana son hayaniya haka wanda yake takurawa a kunne sabida haka ina ƙoƙarin kiyayewa wanda bana son in dinga shiga guri mai hayaniya. Wani sa'in ma yakan hayaniyan ne yakan kawo ciwon kunne ko kuma ya sa ma rashin jin daɗi ka je ga baki ɗaya baka cikin annashuwa da farin ciki sabida haka hayaniya bayi da wani daɗi wanda za a cewa waii mutum ya tsaya cikin hayaniya ko na mutane haka wanda suke muhawara na ɗaga murya komasu ko wani faɗace faɗace ko kuma irin, eh, kayan kuma ba ana son shi.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abin da nake yi da yamma kafin na kwana, na kwanta shine kafin dai in kwanta, na farko gab da kwanciya da daddare kenan ina zuwa makaranta na dare haka wanda zan je in yi karatu, in yi karatu. Idan nayi karatu ina dawowa kamar in karfe tara na dare. Idan na dawo sannan zan ci abinci. Wani sa'a kuma na kan ci abinci kafin karfe tara kafin in wuce makarantar kenan, ina karfe takwas.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya dutse-- jefa dutse nesa. Sabida a lokacin muna yara muna wannan wasan wanda zaka ga mu je unguwanni da dama irin unguwa da unguwa ana yin faɗa, za ka ga da duwatsu muke yi, za ka ga ana jifan juna. In an samu wannan a fasa mai kai, wannan a jimai ciwo da jife jife. Tun daga nan na san yadda ake jefa dutse. Eh na samu abin hari. To wannan iya jifan nan shine ma yake bina har filin inda nake buga kwallo wanda idan na zo jifa throwing, a kwallo za ka ga cewa yana nisa sakamakon lokacin muna yawan wasan jifa haka hannuna ya riga ya saba ko na yi irin bana gajiya haka. Kuma wani sa'in mutum ya ɗan koya yanda ake jifa nan shi ma yana da matukar amfani duk da dai cewa yanzu babu abinda zai sa ƙila kai jifan in ba wani abu da ya taso ya kama dole ba. Amma dai ya kamata ace mutum ya iya jefa abu daga inda yake zuwa nesa. Ni nawa na riga na tarbiyantar da shine tun ina ƙarami indai gurin jefa abu nesa. Eh muna jefawa wanda za ka ga ma har irin faɗa na unguwanni muke yi haka a jefa, a dinga 'yar jefa jefe wannan ka ga an jimai rauni wannan ka ga an fasa mai kai. Wani sa'in ma ka ga har an je gidan mutum an kai ƙaran shi domin wannan jife jifen an samu wanda an fasa mai kai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh, in dai mutum yana so ya kammala ayyukan da yake yi akan lokaci dole ya sanya ma kansa tsari. Wanda tsarin nan shi zai bi, shi zai ƙare wanga yayi. Ba ka, ba dai dinga gama aiki akan lokaci ba. Na farko, ya zamto cewa duk wani aikin da za ka ansa ko contract ɗin da za ka ansa ko wani abu, ka ka ansa wanda za ka iya gamawa a daidai lokacin da ka tsara. Eh, za ka iya gama a daidai lokacin da ka tsara. Sai kuma maganan in kana da kuɗi a ƙasa. To in ba ka da kuɗi a ƙasa, su wanda suka ba ka aiki haka za ka iya ansa part payment a wurin su. Wanda za ka samu ka fara aikin da shi. In ka gama aiki sai a cika. Ka ga, zai ma, zai sa ka samu ƙwarin gwiwa da kuzari wurin gama aiki a lokaci sai kuma a da lokaci. Karka ce idan za ka bada aiki irin kamar yanzu ranan wanda ka ce za ka bada aiki a zuwa ansa kuma ya zamto cewa irin ranan Saturday ko Sunday ba ka, za ka gama ba. Alal, Aƙalla a samu bambancin kwana uku da gama aikin ka. Kuma aikin rana ne. In ya kamata ace za ka tashi daga aiki ƙarfe shida ne, duk wani aikin ka ya kamata ace ka gama shi ƙarfe biyar. Ka na jira lokaci yayi ne ka tashi. Amma in dai ka ce sai lokaci ya zo sannan za ka dinga gama. Dole mutum ba dai dinga gama aiki daga cikin lokaci ba. Dole mutum zai dinga kuskurewa kuma lokaci ya dinga wu cewa. Amma in ka ɗauko wannan usulubin kamar yanda nake yi, za ka ga cewa kana gama aiki lami lafiya kuma ba tare da ka shiga wani matsala ba. Ka sallami kowa, ka ba ma mutum aikin shi ko kuma in kamfanin ka ne, ka riga ka gama da ayyukan ka ba tare da wani ya ɓata marai ba ko an faɗa ma abun da ba daidai ba. Kai ka riga ka gama aikin ka. Sai dai ka jira abun da za a ƙara ba ka ko kuma wani tsari da za a ƙara yi.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Gaskiya nibani da taƙamaime sabulu wanda nake amfani da shi. Kaga sanda na taso ko kuma har yanzu ina amfani da, eh, sabulu na gargajiya wanda akan haɗa shi ana amfani da shi. Ɗayan sabulun kuma ana kawo mana shi daga garin ƙasar Ghana, ana kawo mana shi ana ce da shi, eh, eh, sabulun gargajiya na Ghana ko kuma ana ce mai soda. Eh, ina wanka da shi. Na biyu kuma akwai sabulu wanda ake yi a garinmu na Najeriya wanda yake medicated soap so shine Casimo to shi ma ina wanka da shi sosai. Idan na shiga shago wani sa'in zan iya siyan Gift in yi wanka da shi. Ina wanka da Gift. Akwai lokacin da na fara wanka da Gift ya zamo Gift shine abun wankana daga bisa ni kuma na zo na canza ina amfani da, eh, Dettol, Dettol. Eh, daga baya kuma aka daina ganin Dettol sosai sakamakon tsadan da yayi da kuma soron su. Na koma amfani da Septol shi ma Septol. Na zo ina amfani da Septol, Septol in shi ma na amfani da shi na lokaci da dama. Duka har yanzu ina amfani da su duk wanda na samu. Se kuma na zo na fara amfani da Tetmasol. Medicated ne. Ba wai sabulu wani irin odnary haka. Eh, akwai kuma lokacin da na kasance bani da kuɗi sosai. Ha ta irin Viva haka na wankin kaya. Laundry soap ma ina amfani, laundry soap ma na yi amfani da shi ma wanda ina amfani da shi. Sabida haka ni bani da wani taƙamaimme, wani takamanmamen, eh, eh, sabulu wanda za a ce ina wanka da shi. Ko wani sabulu ma na samu ina iya wanka da shi haka ni ke gwada lalla.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci wanda a cikin katin akwai, eh, ainihin sunan, eh, eh, kamfanin kasuwancin a jiki, sunan kamfanin kasuwancin a jiki daga bisani kuma da irin abubuwan da ake, eh, ake gudanarwa a cikin kasuwancin sai kuma lamban waya in ana so a tuntubi mai abun naɗi. Eh, amma ina ba ma katin kasuwancin ina ba ma baƙi ne wanda ba mu saba da su ba mun fara kasuwanci da su amma indai mutum ham mun yi nisa mun fara kasuwanci da shi, shi bana ba shi wannan katin sabida ko ya riga sal kuka ya san abin da nake saidawa ko kuma nake gudanarwa wanda za ka ga cewa mun riga mu saba. Amma in baƙo ya zo sabida wani yana buƙatan lamban ka da soron su ana tambaya na lambar, lambar da katin kasuwancin wanda za ka ga cewa daga bisani za ka ga mutum ya kira ka. Eh, to katin kasuwanci yana da amfani sosai sabida haka ina amfani da katin kasuwanci.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, mu a gurinmu saboda batch batch ne gaskiya. Inda zaka ga cewa akwai batch da yawa. Akwai yan batch A, batch B, batch C, inda suka fi sa mun wuta suna biyan kusan wayansu dubu talatin ashirin da biyar. Eh, wani sa'in ma in guri ne mai girma suka biya, eh, Hausa saba'in ɗari da hamsin suna biya. Ina manyan gurare nake in bi kuma manyan gidaje masu amfani da wuta. Sai irin ƙaramin batch din nan akwai irin masu biyan dubu ashirin, dubu sha biyar haka. Waɗanda suke lowa kenan kuma su ma suna ɗan samun wuta sosai. Ma'ana a inda nake da yake gaskiya basa irin bada wuta sosai. Mutane basa biyan kuɗi gaskiya. Akwai masu biyan irin dubu biyar. Kafin mu akwai dai waɗanda su ma suna samun wuta tsaka-tsake. Irin za ka ga a rana suna iya samun irin awa shida bakwai. Su kuma suna biyan irin dubu goma sha biyu haka ko kuma dubu goma, dubu takwas haka suke biya. Mu kuma gaskiya a inda muke yanke inda muke. Kafin mu dai akwai waɗansu su kuma suna dubu biyar suna ɗan samun irin awa huɗu haka zuwa awa biyar. Sai kuma mu gaskiya, eh, kuɗin da muke biya dubu uku ne. Sakamakon gaskiya basa kawo wuta. Wutan da ake samu a rana wanda za, ai farinciki shine wutan awa biyu. Ya'yi war wuta da safe da yamma a samu wutan awa uku. Za ka ga cewa ba a samu wuta ba sabida haka mutanen mu duk basa son su biya. Tunda ba a samun wutar lantarki za ka ga a cikin mutane ma akwai waɗanda, eh, suna, suna basa biyan kuɗin wutan kwata-kwata. He dai in, eh, hukuman asan kuɗin wutan sun zo sai su basu wani abu su bar su. In ba haka ba kuma in sun yanke in dai cikin unguwa ne irin lungu haka in sun ki yadda a basu irin ɗari biyar ko dubu ɗaya in sun yanke sai su hau su maida kayansu da kansu. Za ka ga saboda haka mu a waje mu gaskiya ni dai a wajena dai gidanta nake dubu uku nake biya a matsayin kuɗin lantarki.

So nawa kuke yin taro a mako? To gaskiya, eh, mafi da dama a lokuta dai taro ba wai mako-mako muke yi ba. Eh, akwai sanda muna yin taro a mako-mako. Ya danganta dai daga yanayin abubuwa idan suka karatu haka. In ana so a yi accounting ko kuma a yi magana akan wani abu mai mahimmanci dai ga an yi taro a kai a kai. Wani sa'in kuma bayan nan za a gacewa bayan nan, hmm, taro, eh, eh, bayan nan za a gacewa taro. Sai bayan lokuta da dama, wani sa'in bayan wata ɗaya ake yi. Wani sa'in ma sai ɗan ƙara daɗewa fiye da haka. Sai haka ya danganta daga yanayin abun da ake buƙata irin an amala haka wanda ana buƙatar a yi taron ko kuma ba a buƙatar a yi taron. Amma dai ba wani lokaci ƙaiyadadde wanda za a ce ana yin taro gaskiya.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Eh, in mutum yana so ya tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, kamar ni yadda nake tsarawa, ina ɗauko su ne daga mafi muhimmanci zuwa me ƙasa gurin mahimmanci. Sabida, dama in mutum zai yi aiki mai muhimmanci, aka fara daga aiki wanda yake mafi muhimmanci ne. In ace abu ne za ka yi delivering haka anjima sai ka fara da shi, ba wai ka fara yin wanda sai ka daɗe sannan za ka baɗa ba. To haka shine alamura suke tafiya a dare.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannu kuma, eh biro ake ɗauka sai ka yi rubutu wani sa'in wani zai rubuta farkon sunan shi haka. Sai yayi abubuwan da yayi, sa hannu dai nomal, signature haka ake yi.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Eh, hajjin yanzu ina iya tafiya mai tsawo da ƙafa sosai ma kuwa. Sabida, ni matashi ne a dai yanzu dai, a gode ma Allah babu wani abin da yake damun na irin na cuta ko kuma ciwo wanda zai hana ni tafiya. Ina iya tafiya tafiya mai mugun tsawo da nisa haka. Kuma har yanzu ina, wani sa'n ma ina da kuɗin abin hawa amma kuma zan ƙi hawa sabida in yi exercise in yi tafiya kuma tafiyar zaka ga tana da armashi sosai. Ina ƙoƙarin yin wannan tafiya a gaskiya ina iya yin tafiya mai tsawo. Amma waɗansu za kaga cewa in, waɗansu ma sabida rashin lafiyarsu na ƙafafu wani kuma tsufa waɗansu kuma irin girman yakama su wayansu kuma daga yanayin yadda suka tasak halittarsu take ko kuma irin abin da suke ci zaka ga cewa basa iya tafiya sosai. Amma ni gaskiya ina iya tafiya sosai kuma bana jin wani abu kuma bana fatan in fara ji sabida a gaskiya babu abin da yake damu na, a ƙafa ko kuma a irin lafiya haka. Zaka ga cewa ina iya tafiya mai nisa sosai ko dama ina da mulu-kuɗin mota wani sa'in na kan yi tafiya sabida idan mun dan motsa jini kuma abu ne mai kyau sosai sabida haka. Haka nake gudanar da alama.

Kuna samun horo a wurin aiki? To horo dai gaskiya, eh a gurin aiki ba ma wani samun irin horo wanda za a ce an zo na ana koya mana abu. Saboda duk wani abun da za a ce za a koya ma a gunin eh da ikon Allah ka ruga ka iya shi. Ba wani abun ta da hakali bane. Ka riga ka iya shi, wai abun ya ashe. Za a yi a gurin ka da za ka iya shi saboda haka abun dai zama abun tashin hakali ba balle a ce wai za a zo na dakai. Sai dai wani sa'in in mutum ya kuskure ko kuma wani abun da ake so a gyara, za a iya ma magana akan cewa aka gyara amma dai wani horo ko kuma wani abun da za a ce an yi sabida haka ɗan ƙara ƙaruwa babu, babu shi gaskiya a gunan aiki babu shi.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, ya danganta da ga yanayin lokacin da muke ciki. In cikin damuna ne, ƙasa na bushe, to idan na zo da safe kawai zan share ƙura. Ba matsala zakaga cewa kura baiyi yawa ba kuma in ka share so daya shikenan har dare bazaka sake sharewa ba amman in akaq shiga lokaci irin na hunturu haka wanda ake cema lokacin sanyi toh share kura yana kara nunkuwa. Za ka iya sharewa sau uku, sau huɗu, sau biyar a rana. Za ka iya sharewa haka saboda lokacin hunturu, zakaga ƙasa ya riga ya tashi bai kame ba. Indai iska ya kaɗa za ka ga cewa ƙasa yana kaɗo ƙura. Sabida haka inda ƙofar ka a buɗe yake ko kuma window ka, eh, ba za ka daɗe ba za ka ga cewa ya yi ƙura. Kuma bazai zaman ma abin jin daɗi ba ka ga gaba kiɗa. Inda kake aiki yayi kura kuma kaga ba abu bane mai kyau. Dole zan share indai cikin sanyi ne ina sharewa kamar yadda na faɗa sau uku, sau huɗu, sau biyar haka a rana. Amma indai cikin inuwa ne sai ka share sau biyu ko sau uku ko sau huɗu, indai lokacin nan ne irin ruwa ne sau ɗaya ma ya riga ya.

Kana jin tsoron ƙwari? A'a, ni bana jin tsoron ƙwari. Ko wane kalan ƙwaro ma bana jin tsoro. Eh, sabida, amma akwai ƙwaro wanda nake jin tsoro guda ɗaya shine, eh, eh, eh, eh, kunama. Sabida shi yana sakin mutum dafi sosai wanda idun na gan shi zan iya tashi in baje amma ba wai irin ya ban tsoro sosai ba. To ni da za ka ga wani abu yayi ƙara ma kusa da ni ma ban ji tsoro ba balle wani ƙwaro. Wai sai ka ga waɗansu suna tsoron irin ko kyankyaso haka kuɗin cizo da sauran su. Amma ni duk wa'inan duk basa ban tsoro ko kuma ƙwari irin su cinnaka duk basa ban tsoro. Gaskiya bana jin tsoro. Eh, imma akwai ƙwaron da nake jin tsoro shine kamar yanda na faɗa kamar kunama sabida shi idan ya harba mutum yana sama mutum dafi. Wani sa'in ma sai kaje kamai allura sannan zai sake ka.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To, dangantakar mu da shugaban aiki ba wani dangantaka ba ne gaskiya. Ba ni da alaƙa ta jini da shi ko saide alaƙa ta aiki. Wanda ma wainsu za a ga cewa a gurin aikinsu dangantaka abu nan. Kuma asalin shugabanmu a yanzu baya gurin saboda yanzu kusan zan ce ni ne shugaba. Ina iya tashi a lokacin da na ga dama kuma ina iya zuwa a lokacin da na ga dama. Maganan dangantaka babu ita. Dangantakar mu shine dangantaka na aiki wanda za a zu a yi aiki tare a tashi amma maganan wai ko, eh, wani dangantaka mai ƙwari babu shi. Ba wani dangantaka irin ta jini ko ta.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Wanda ina amfani da shi ne sosai.

Menene abin da kake yi dan nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi sune kamar haka. Ina Abin da nake yi domin nishaɗi sune kamar haka. Na farko ina buga game irin TV game ɗin nan. Eh, ina buga game domin nishaɗi, inda za ga, za ka ɓata lokaci da dama kana yin raha da wasa. Kuma naje buga ƙwallo ma, ƙwallon irin bata mun daɗi ba. Za kaga cewa wannan nishaɗin nan sai nayi shi. Eh, sai nayi nishaɗi saboda, eh, taruwan mutane da kuma raha haka da kuma, eh, farin ciki haka yana sa mutum nishaɗi sosai. Inda za ka ji kana cikin farin ciki da walwala da annashuwa kuma za ka ji daɗin abun sosai. Sabida haka ni, eh, abubuwan da suke ban nishaɗi, basa wuce wannan guda uku. Eh, da yanun nishaɗi haka da abin da suke ban nishaɗi sune kamar TV game yadda na faɗa da kuma haɗuwa da mutane na haka. Sai kuma na biyu na uku kuma shine in je buga match ko kuma ƙwallon ƙafa. Idan na haɗu da mutane na ana raha, ana buga ko da a ce ma, eh, kulob ina bata yi nasara ba, ina nishaɗi sosai.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu, waɗanda suke ƙarƙashina. Idan na ansa ayyuka zan raba musu, inda zan faɗa ma kowa abin da zai yi akan aiki ta yanda zai ce da aikin gaba. Wanda haka muke yi da su, za ka ga cewa na raba ma kowa aikinshi. Eh kuma zan nuna mai yanda zai yi aiki, aiki yayi kyau. Eh sabida haka ina raba ayyuka, wanda za ka ga cewa au. Eh aiki kenan sosai dinnan.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, gaskiya bani da takamaiman lokacin zuwa kasuwa wai ace ko kullum mutum yana zuwa ko bayan mako-mako. Da na zo zanje inda zanje koyi, zan ɗaukane in je a daidai lokacin ko kuma, eh, time ba lokacin da nake zuwa ko kuma wani da za a ce rana ka zawo. Ina zuwa a lokacin da kawai ina buƙata zuwa kasuwa in je in siyo wani abu. Kawai zan hau abin hawa ne in ko da yaushe ma zan iya zuwa kasuwa. Ina iya zuwa kasuwa amma indai lokaci ne da na fi zuwa kasuwa shine da safe, da safe guraren yanda zanje in dawo da wuri kafin in fara aikina. Zanje in dawo kasuwa.

Wane launi labulenku suke? In na fahimta tambayar shine wane kalan launi ne labulenmu, labulenmu, eh, eh, gwaldin kolo ne wanda gwaldin kolo ne wanda a da ba shi ake amfani da shi ba, daga baya aka canza shi kuma dan labule ne, labule ne mai kyau sosai. Daga baya ne aka kawo shi labule ne ina gwaldin kolo.